Eh to gaskiya, idan ayyuka suna da muhimmanci, nikan so a tsara su tsari mai kyau ta hanyar kawo wato mafiya muhimmanci a farko farko tsari, sannan biyo wa, da waƴanda sunka biyo su da muhimmanci sai kuma wa'inda suka bisu da muhimmanci. To hakan ke yakamata, hakan kuma na da kyau gaskiya, ahhh tsarin ayyuka. Idan dai mutum na son ka samu tsari mai kyau ko kuma ayyuka su tafi cikin tsari. Saboda wani lokaci idan muka ce ayyuka, eh ayyukan su na nan kuma akwai kayan aiki abin da zaka yi aikin da shi ya, irin su resources da sauransu. So idan baka duba abin da kake da shi a hannu sannan abin da zaka yi aiki da shi, kaga zai iya abin za su iya fin juna saboda kazo ka tsara aiki kuma baka shirya kayan baka tsara aikin, shi daidai da kayan aikin da kake da shi ba sai kaga abun ba zai tafi daidai ba.

Eh, yayin tafiya shi inuwa al'amari ne wanda yake yana wato ba da ainihin hoton mutum ko hoton wani abu. Da idan aka samu haske zai Iya haskawa sai ka ga wannan hoton ya bayyana. So yana nufin ba asalin wato abun ba ne amma dai kaman, kaman mu ce photocopy ne na shi abun. Eh to lallai in ka kalla za ka fahimci wani abu a ciki.